Umm to salam alaykum kwana, an kwana biyu ko? Yanzu wa nan tambayan naku kana tambaya kwacce yaya nake tafiya zuwa wurare? A'a yanda nike tafiya zuwa wurare ai ya gan, ya yi dangantaka ne ai ko? Amma in zan je wajen aiki ne dai da mota na nake zuwa. Amma haga indai kamar zan je kamar unguwa haka wajen de masallaci da ƙafa na nake zuwa. Idan zan je kasuwa ma shima da ɗan ƙafa nake zuwa dan saboda ina amfani da daman manima ina ɗan motsa jikina. Dan saboda yau da gobe Allah ne kadai ya sani. Ya ina tambayan naku kwacce yaya nake tafiya zuwa wurare? Yanda nake tafiya zuwa wurare dai da ƙafa kuma da mota. Allah ya ɗanho re mun na siya mota kuma ina fama motar mayasu fa. Shiyasa na dage da akan abun nan in samu ku biya ni kuɗi mai so ka, kuma in samu in canza motan na.

Wannan tambayar kuna tambaya kuce, menene babban nasara da kuka samu wurin aiki? Babban magana dai. Babban nasarar da muka samu daga wajen aiki daya shine, yanda muka samu muka ƙuru ta masu, yanda muka samu muka ƙora ta'adda daga nan ɓangaren arewacin Najeriya. Kaga wancan ma wani alheri ne sosai. Gaskiya mun fafata dasu mun tafa ma shekara huɗu nake cikin dajin nan muke fama da mutanen nan yaran mallam nan. Mu samu dai mu koresu a jahar na jahar Maiduguri kenan. Gaskiya mun ɗan kwana biyu kan dasu amma da izinin Allah mun samu nasarar kansu. To wancan Operation ana kiransa Operation zaman lafiya. Operation ɗinnan ya cinkos akan sunansa ne zaman lafiyan nan. Shiyasa muka dage muka dage har muka samu muka kori yaran mallam nan cikin garin Maiduguri. To wancan babban nasara ne kan nikan a wajen aiki na saboda aikina ya duka gusa aiki, ya gusa yaƙi ne. Irin kalar aikin da nake yi irin kalar aikin na maza ne, namiji kenan. Yaƙi kawai muke yi. Kuma inya dusa kuma alfarin, abunda yaƙi yake alfara dashi kuma ya samu yaci, ya samu yaci na unna nasara a wajen aikinsa.

Aya kukai tambaya kuka ce yaya nake karɓan baƙo? Tambayan na kuna nan dainyadda nake karɓan baƙo, yadda musulmai suke karɓan baƙo mana. Ehh yadda musulmi suke karɓan baƙo hakan nima nake karɓan baƙo. Zan bashi daraja, zan ƙi mata shi kuma zan raya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zan raya sunna kuma. Yadda nake karɓan baƙi dai ina wajen wanka da ban. Ajiye su a ɗaki a basu abinci su ci, su sha samu su je su zuba ruwa suyi wanka. Bayan sunyi wanka su dawo falo a yi hira a yi hira basu da ƙunci. Gobe dasafe na shima the same thing in Allah ya tashi in basu kuma a samu a basu kuɗin motsa ne. In Allah ya kuma ya hore kuma mai kyau an basu ɗan kuɗi cefa ne a hanya. Kaga ne? Kuma in zakai wancan kuma da zuciyar kai kuma wallahi sai ka samu sakamakon abun.

Umm, wannan tambayar kana tambaya akan wai, yaya muke kula da gashin mu? Gaskiya, yanda ake kula da gashin nan dai, kowa da irin kalan rayuwa da ya ɗauki ma kansa. Wani bai damu da kansu masu ba, wani bai damu da gashin sa ba. Gaskiya, arga Allah dai ina kashe ma gashina kudi ma. Gaskiya. Wallahi ba laifi ina kashe masa kuɗi. Sai dai ina kula da shi. In ya nayi kwana biyu kwana uku, in je in siyo shamfol, ina siyo shamfol in zo in sa, in zo in sa a bakai na, in wanke. Bayan na wanke, ina sa relaxer sai in relaxing kai gashi in sa a je a mun aski. A ka je a ka mun aski na dawo da aski in zo in shafu masun mai. Sai dai in samu brush kawai in tau-- ina tau guga kai na. Don in nikeso. Zaa gashi na zai zance yana kalle, ya zance zai yi kyau, zai yi kyau abun sha'awa. Kowa ya ganshi daga nisa za ka kalli gashin ka yana kalle. To gaskiya, arga Allah ina kula da gashi na sosai, sosai. Wallahi. Bana wani saniya inda ya zama gashi ne.